Shi abincin tarihi kwanu kwanun ɗaya. Ku fara gemu dan kwanan al'ada a gidan ku. Zama kewaye da kwano dan kwano dada abinci abincin tare. Yada take da wuri yayali.